Yaya kake son zama? Eh, na fi son zama a kujera gaskiya. A kujera shine zan ji na zauna comfortable ba tare da na gaji ba. Ko wani wajen in an mun zaɓi saɓanin a ƙasa. A ƙasa in ba ka zauna wajen da ya tafi sulubba ba za ka ji daɗin zama ba. But amma a kan kujera idan ka zauna nan ne za ka zauna convenient ne. Za ka ji daɗin zaman ka, hankalin ka kwance ba tare da ka gaji ba ko ka takura ma jikin ka ba.

Mai ka kiyi lokacin da ruwa ke zuwa kamar lokacin ruwan sama ke nan? Ki samu waje ne in natsu in baƙi har a gama ruwa domin ba na shan ruwa ya jika ni. Domin da ruwa ya jika ka zaka samu matsala har ka rinƙa mara ko tare da sauransu. Sokuma mura yana wahalar da jikin mutum. Zaka ji kasala ga zubarmajina. Sai sa duk lokacin da ake ruwa ya kamata mutum ya samu waje ya yi natsu. Idan an gama sai yatashi ya cigaba da saf gogen sa ko cigaba da tafiya in dai yake son tafiya. Wannan kenan Allah yasa mu dace.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Yin dangantaka da kasuwanci tana da sauƙi. Na farko, fahimtar wanene kwastomanka. Wannan zai baka damar ka birge shi har takai ga a ko da yaushe yake buƙatar irin kayan da kake siyarwa a wajenka. Ko da kuwa akwai wani a kusa da inda yake, inda yake siyarwa na ɗaya kyautatawa kuma sakin fuska, nuna faramfaram, nuna kamar already daman ka san shi. Hakan yana taimakawa wajen gina dangantakar kasuwanci kuma gaskiya da riƙon amana wannan ma tana taimakawa sosai a harkar kasuwanci.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri musamman ma idan a ƙasa nake tafiya a gefen hanya kuma inda zanaje da ɗan nisa nakan yi sauri ko kuma lokacin da ake jirana. Nan ma nakan yi sauri domin in ce in tabbatar da neman da ake mun za ta iya yiwa emergency nema ne. Shiyasa zan yi sauri yayinda nake tafiya. Amma akwai lokutan da bana yin sauri nakan tsagaita ni ba a hankali ba, ni ba da sauri ba wannan kenan.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh, shi bayar da ra'ayi ya danganta da tambayarmu a kai, ko kuwa saka bakin ne kai tsaye. Nakan ba da ra'ayi ne bisa ga gaskiyar lamarin da ake son sani akan abu, ba wai kawai don ana buƙatar ra'ayi ka faɗi son zuciyan ka ba. Kakan auna da hankalin ka dika gashin wannan abun daidai ne ko ba daidai ba ne ma. Sannan sai ka yanke hukunci ka faɗi ra'ayenka akan wannan aikin.

Yaya kake ajiye kuɗi? Eh, ina ajiye kuɗi ne a cikin bankin asusu na. A cikin asusun banki na nan nake aje kuɗi. Sannan ina yin converting ɗin kuɗin zuwa digital asset kuma in gina shi domin gaba. Ina siyan stable coin irin kamar USDT, USDC da sauransu, sai in ajiye cikin decentralized wallet ɗina domin gaba idan na tashi buƙata, sai in tura cikin exchanger in yi P2P, in siyar in yi amfani da kuɗina a yayin da na ke buƙata. Wannan kenan.

Kana son wurare masu hayaniya. Maganar gaskiya ba na son wajaje masu hayaniya saboda za ka takura, za ka zama distracted. In ka dinga natsuwa ka ba za ka samu natsuwa ba ma a inda ya cika hayaniya. Wataƙila kana neman wani abu ne ba za ka samu damar tambaya ba. Kuna bibe ne, mai bi ba kana tunanin wane abu a cikin kanka. Wannan hayaniyar na iya cika wa kamanda. Waje mai hayaniya ba na iri na bane. Ba na son zama waje mai hayaniya ko kasancewa a wajen ko zuwa wajen sai dai idan ya kama dole. Wannan bayyace za ka, za ka zine na ɗan lokaci ka yi buƙatar da ta kai ka. Ko na ce na yi buƙatar da ta kai ni, sai na dawo. Amma ba na son zama wurare masu hayaniya.

Me nake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine ina yin daidai inda nake aiki. Wannan zai sa aikin ya ɗau lokaci ko kuma ya ƙaru. Wani lokacin kuma na kan yi sauri idan na gama da wuri sai in ƙara wani a kan wani aikin sai in taya wasu. Wannan kenan na kan yi sauri wasu lokutan domin in gama da wuri sai a ƙara. Wani lokacin na kan jinkirta. Wannan jinkirin zai sa a ƙara mun sai kuma na yi saurin yayinda aka ƙara mun in yi aikin.

Kana musabaha da mutane? Ina musabaha da mutane. Kuma abu mai kyau ne musabaha da mutane. A yaren mu na Hausa ana cewa gaisawa da mutane. Kuma a addini ma, addinance wannan ya halatta ka gaisa da mutane. Sunna ce mai ƙarfi. Sannan kuma akwai lada akan wannan musabahan da mutane. Ko in ce musafaha kamar yadda kuka rubuta. Abu ne mai kyau, yana gyara dankon zumunci. Idan ka ga mutane ka masu sallam, ka miƙa musu hannu, ku gaisa sai ka ƙara gaba ka tafi inda za ka tafi.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh gaskiya ana siyan kaya a yanar gizo. Yana da sauƙi, yana da daɗin amfani amma kuma yana da hatsari domin guje wa scam. Yakamata ka tabbatar da link ɗin website ɗin da zaka shi kaya ingantacce ne kuma barricade ne. Domin guje wa scam akwai masu ƙirƙiran manhajoji scam suna posting kayan da suke siyarwa kana iya siya a can ka rasa kuɗinka. Yana da sauƙi in ba sai ka je ka bi go su lo ka bi layi ko ka shara na ba directly kana zaune kana kwance da wayan ka a hannu zakayi order a kawo maka order ka har inda kake.

Yaya kake jure ma zafi? Gaskiya ba na wani ƙaunar zafi sosai kuma ba na da wani juriya akan shi. Sai dai idan ta kama dole, ba in da za ka domin ina da su fanka ma wanda nake kunnawa idan zafi ya zo. Yanzu haka ma tana kusa da ni, ina ji zafi zan kunna ta. Idan samu iska na ɗan wani lokaci sai in kashe ta, sai in jie kafin kuma wani lokacin in ƙara jin makamar wannan abun sai in kuma kunna wa, in ƙara samun ventilation wata dan iska, sai in kashe. Gaskiya ba kowa ke jure zafi ba sai dai in dole ta kama baya samu ɗan zafi.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata eh? Eh, kuɗin wutar lantarki a wata wanda muke biya yakan kai dubu biyar. A haka ma fa wai ba kullum ake kawo wutar ba kuma nake kamar wannan yayi tsada a inda muke dai yanzu. Dubu biyar kuma ba kullum ake baƙa wutar lantarkin ba. Wannan ya kamata ma muyi korafi a duba wannan yana kai dubu biyar. Walau ya danganta ma da irin abubuwan da ka sa. Wa bulub da ka sa, da fanka, da firinji, dutsen guga da sauran su, injin wanki, ga gas, electirik kuka gas da sauran su, shawa, hita da abubuwa da yawa. Ku ka saka mita wannan zai ringa ditamainin din wutar lantarkin da ka chaza a wata. Wani yakan caji fiye da dubu goma, wani ƙasa da dubu goma har ƙasa da dubu biyar dimma ana biyan kuɗin lantarki a wata.

Ya danganta harka take da abokin aiki. Eh dangantakanta da abokin aiki akwai shakuwa sosai, ya zama tamkar ɗan uwa ma. Akan yi fira, abin da ya shafi aikin kansa da abin da ya shafi zamantakewar yau da kullum da abin da ya shafi personal life rayuwa da abubuwa da yawa, da yawa. Akan nemi shawara, a tattauna, a nemo mafita. Wannan kenan abokin aiki yana da daɗin sha'ani inda akan zo kullum waje ɗaya aka sance na awanni, aci abinci tare, ayi wasu abubuwan tare, ayi wasa, ayi shagali a dangin nishaɗi sannan kuma a cigaba da aiki.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Eh, wasu abokan cinikin ana haɗa ni da su, wasu kuma idan an yi advert a social media mukan haɗu da su, wasu kuma wucewa za su zo yi a hanya su ga wajen, wajen aikinmu su zo su mana ciniki. Wani kuma aiko shi za a yi in ya zo ya karɓa ma wani saƙo, shi ma daga nan ya zama abokin ciniki. Wani kuma labari zai ji a wani wajen sai ya zo ya ganar ma idonsa daga nan shi ma ya zama abokin ciniki. Akwai hanyoyi mabambanta da dama masu yawa wanda haɗuwa da abokin ciniki baya wahala.

Kana kunna kendir a gida? Eh, a kwanakin baya ko waɗannan shekarun baya muna kunna kendir amma yanzu mun fi amfani da wutar sola ko wutar lantarki ko hasken wayar hannu saboda an samu revolution. Yanzu duniya na ci gaba saɓanin da amma da kan mun yi amfani da kendir sosai kamar ma ba za a bar amfani da kendir ba a wancan lokacin. Amma yanzu waƴanda suka tasowa, mutanen da suke tasowa ba kowa ya san da shi ba ma an yi amfani da kendir a wancan lokacin ba.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi sosai ma musamman lokacin zafi. Yana da daɗaɗin sha. Bayan daɗin sha yana kulin jiki, yana sanyaya jiki. Dan kana shan ruwa mai sanyi a yayin da ka gaje ko lokacin da cikin yanayi mara daɗi, zai sa itama yanayin da ka ke bi nin jikinka. Ina shan ruwa mai sanyi sosai ma, sam ma in ji shi da kankare-kankare. In na saka kankaren jiki ko babu ma sanyi, dan na samu ruwan, na samu kankara zan saka a kofi, zan zuba ruwa. Zan birye ɗanɗare ke kankaren na wani lokaci, ta yatsa ruwan zai gama jikin shi da sanyi, zan ɗauka in sha musamman ma yanzu lokacin da ake taɓa zafi yozu lokutan.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota mana abu ne mai sauƙi. Eh, ina iya tuƙin mota mana abu ne mai sauƙi ina da, ina son tukin mota sosai yadda ba'a tunanin don yanzu ma haka, akwai inda zamuje kusa kusan nan ni ne wanda zai tuka motar domin na iya, na kware har draft ɗin ma na iya sosai zamu hau hanyoyi-hanyoyin ma hanyoyin zamuyi tafiya at least two hundred and something kilometers, zamuyi.

Yaya kuke aiki tare da abokin ƙungiya? Eh, muna aiki tare da abokin ƙungiya. Muna tsayawa mu natsu mulissafa, chewa. Wane irin aiki ne zamuyi? Idan mukagga wane irin aiki ne zamuyi? Mu kan raba biyu, tunda mu ƙungiya ne mumfi, ba ƙungiya ita kuma ana forming dinta ne sama da mutum daya ko biyu. Sai mu ƙirga mu nawa ne, kuma kowanne wani ɓangare ya fi iyawa. Wane ɓangare ya fi taimakawa a kai. Sai mu raba aikin tsakaninmu inda zai mana sauri da sauƙin gamawa. Wanann shine yacce muke aikin ƙungiya.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe kuma yana da matukar kyau. Yana da matakar daɗi sautin kukan zakara da safe musamman ma. Kafin kabuɗe idan ka, ina da zakara ma a gida, kukansu da sun fi daɗin kuka ma bare yanzu. Yanzu suma kamar yanayi ya taɓa su amma kukan zakara da safe yana da daɗin sauraro. Haka yana kukuku eh dai yana mumi idan tun around karfe ukun nan na dare yake farawa wani zakara har zuwa safe.

Yaya kake jira a layi? Eh, yanda nake jira a layi, ina jira normal yadda ake bin layi ne. Bana yanke layi ko in takura kaina. Idan naga layi zan zo, in tsaya a kan layi ne, har a zo kaina ayi min abin da za'ayi mun in ƙara gaba. Ai babu takura. Idan ka zo waje ka tarar da akwai dokar bin layi, so dole ka bi bayar da za'ayi kazo kace kai sai ka koma gaba amma, hakan zai sa ka tayar da hayaniya da tarzoma. Amma idan ka zo waje ka tardaga abunda ake to kawai kabi shine zaman lafiyarka.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Eh, a mako mukan yi taro bai fi sau ɗaya ba, sai dai in ya kama a yi sau biyu amma wani satin ma ba a yi. Amma dai sau ɗaya nan shine aka fi, a kai a kai. In sati yazo ƙarshen mako akan yi sai kuma farkon mako akan yi. Amma, amma fi farkon mako domin a faɗi tsarin abubuwan da za a rinƙayi a cikin makon. Shi kuma wanda ake ƙarshen mako da mako ya zo ƙarshe akan tattauna a kan garejin da aka samu, ga result ɗin da aka samu, ga sakamakon da aka samu.

Yaya kake yanke shawara aiki? Yanke shawara aiki abu ne mai sauƙi. Ya danganta da wane aikin za kai kuma kai kaɗai za kai aikin ko ku da wasu. Idan kai kaɗai za ka yi aikin sai ka zauna ka raba aikin ka kaga kalar aikin da zai ga hanyar da zan bi domin yai kyau ya yi min sauƙi ba tare da zanga ba. Idan kuma wuri ne zan ga hira da shi baya ƙarfi kuma wada kalar aikin da zan yi. Idan aikin experience ne sai mu ga wani bangare yafi ƙwarewa sai mu raba aikin yadda zamu gabatar da sauri da sauƙi ba tare da mun sha wahala.

Ka na shan madara, yanzu ma na gama shan wata madara, kai kayan madara mutum ya tashi da kuɗi mu ke siya, mashahuran mujalladinmu duk wanda ba ya shan madara ai ya yi wa kansa don bai ji daɗi ba. Madara fa kayan daɗi ga furotin, ga bitamin acikinta ga kuma energy, ya kashe ka kayan daɗi da ma ba a bari labari.

Wane launi kafi so? Eh, launin da nafi so shine launin fari daganan sai maroon. Sannan ina son launin blue, black, light blue. Ina san launi nan ba bambanta. Kuma abin yana matukar ƙara ƙawa. Da ruwan gadi mare shi ne sky blue shine yana da matukar ɗaukan hankali ga kyau. Light blue ayi wala.